Eh, bana tauna goro gaskiya. Ni dai, yar budurwa ne, kuma, bana tauna goro. Yawanci, a al'adarmu, tauna goro kamar abin siffi ne. A al'adan tauna goro kamar abin siffi ne. Saboda haka ni bana tauna goro, bana tauna goro a matsayina na budurwa, ina budurwa tukuna. Bana ma fatan idan na sufa in tauna goro. Ko da mana sufa bana fatan in tauna goro. Kamanda na faɗa, domin shi goro yana da ɗan illa ga lafiya. Na san dai kayan jaraba ne amma dai ina iya bakin ƙoƙari na ingacewa. Ko bayan na sufa ban kaɗan tauna goro. Kamanda na faɗa, bisa ga al'adarmu yawanci ana ga kamar tauna goro na siffi ne ba na matasa kamar ni ba.

Abun da nake yi don nishadi, nakan yi wake-wake, da raye-raye, domin nishadi. Nakan saurari wakoki, nakan kalla fim, duka dai ina yin wadannan domin nishadi. Eh, musamman kallon fim, da sauraron wakokin da nake so, da yi, da ma yin wakokin da kaina. Dukansu, abun da, abubuwa, abubuwa kenan da nake yi domin nishadi. Kamar da na faɗa kallon fim, raye-raye, ah, da wakoki, duka dai ina yinsu domin nishadi.

A'a, ba na sa inifom a wurin aiki. Ina aiki, ina sa duk kayan da na shiga da ba ni ja aiki. Wurin aiki na baya buƙatar ka sa inifom, kai dai kawai ka yi shigar da ta dace, ka yi shigar da ta kamata, kar ka yi shigar harashin mutunci, kar ka yi sa kayan da za ta bayar nasirin ka ga jama'a. Duk dai inkai wannan kaya dai-dai, ba sai ka sa inifom ba. Ba mu da inifom a wurin aikinmu.

Eh bana wani shan ruwa da yawa sosai gaskiya. Watakila don, yadda nake-- wurin da nake. Akwai, yanayi ne mai sanyi, kusan kullum, kusan duk shekara, wuri ne mai sanyi. Watakila, shine sa bana shan wani, bana wani shan ruwa da yawa. Akalla, bai wuce in sha, duk duk sanda na sha ruwa mai yawa, to bai wuce in sha ruwa mizanin lita guda ba misali. Eh, amma in na sha da yawa ke nan. Ma yawanci ma dai, kasa da haka nake sha. Kasa da lita guda nake sha, kullum. Eh ruwan da nake sha kullum, baya zarton lita guda gaskiya. Kamanda na faɗa, ni dai bana shan ruwa da yawa, duk da dai na san shan ruwa da yawa yana da muhimmanci ga lafiya. Amma dai, kawai dai bana iya wa. Bana saurin jin kishi, saboda haka bana yawan shan ruwa da yawa. Eh bana yawan shan ruwa da yawa saboda shan ruwa da yawa.

Eh ina ƙaunar tallace-tallace. Saboda haka zan iya gaya maka cewa ina cimma manufar tallace-tallace. Nakan gani idan misali ina kallon talabijin ana tallace-tallace, to a nan nake sanin wasu abubuwan kuma wasu su bani sha'awa har in kai ga saya misali. Saboda idan nima ina da, ina, ina amfani da kafofin, ah, sada zumunta na social media in yi tallace-tallace. Don haka zan iya gaya maka eh tabbas ina kai ga cimma manufar tallace-tallace.